To dake niba haushe ne kuma daga kasar hausa. Akwai abinci na hausawa wanda ake ce ma dambu, wanda yake kama da kuskus. Wannan dambun ba ma kowace mace ta iya yin shi ba sannan kuma tun ana yin shi ƙanshi zai cika unguwa da daɗi idan aka sa mai a kai ko mai yana abinci ne me kyau.

Sosai sosai kuwa. Ai a wannan zamanin da muke ciki ba zai yiwu ka rayu indai kana harka da abin da ya shafi kwamfuta ko kuma a ce dijital to dole ya zama kana ajiya a yanar gizo. Ajiyan nan kuma tana iya zama fasinal wato wani abu naka na kashin kanka tana iya zawa kuma ajiyar kayan aiki ne wadanda suka shafi ayyukanka. So wannan ya zama dole a gare ka matukar kana son ci gaba don haka ina yi.

Ai duk mutumin da bai da sirri ba mutum bane. So dan haka dole ka zama mai tsare sirri, mai kiyaye sirrin kanka, mai kiyaye sirrin mutane. Daga zarar ya zama ba ka iya rike sirri mutane ba za su yi mu'amala da kai ba. Mutane za su kiyaye ka, mutane ba za su kalle ka a ɗan adam ko mutum mai aminci ba. Saboda haka dole ne a rayuwa ka yi kokari ka zama mai sirri da kiyaye kuma sirrin.

An haife ni a watan goma ne, wato watan Oktoba, ranar ɗaya ga wata, Laraba kuma ya kama. To dan haka watan goma din yana cikin ko ince Shine watan da nake alfahari da shi a jerin watanni, sannan kuma a lokaci ɗaya, ɗaya ga wata, sannan Laraba. Inda na ƙara gode ma Allah ya zo daidai da ranar da aka ba ƙasarmu ƴanci, Nijeriya.

To shi bacci wani abu ne da ke zuwa da kansa. Ma'ana ba a yin bashin bacci ba a biya shi ba. To idan ya zama na ci bashin bacci ma'ana na ƙi yin baccin da ya kamata a lokacin da ya kamata, to yana iya taso mun ya sa na yi shi a lokacin da ban shirya ba. Shi ne misalin da rana. Amma haka nan kawai babu wani dalili in kwanta in yi baccin rana bana yi. Amma ko gajiya ko rashin lafiya ko biyan bashi ɗin duk suna sa in yi baccin rana. Amma dai bana yi. Na fi dagewa in yi bacci. Kuma abin mamaki ina kuma kwashe rabin dare ina fira amma bai takura ni ba.

Ita damuwa a gurin aiki wani abu ne da ke faruwa ba tare da shiri ba. Saboda kuna zaune da abokan aiki kuna komai lafiya cikin fahimtar juna, mutunta juna, jin daɗi, walwala da nishaɗi kuna aiki kuna taimakon juna. Kwasam sai wani abu ya zo ya faru na ba daidai ba. Kila da mutum ɗaya ko in ce mutane biyu su samu matsala ta shafe ku ku duka. Kila kuma a'a ku dukan ne. To a matsayinka na abokin aiki da zarar irin wannan abun ya faru ƙoƙari kake ka sasanta, ka sulhunta, ka magance damuwar, ka hana ta tasiri. Kai ƙoƙarin sasanta al'ummar cewa lalle ka nuna musu lalle cewa damuwarsu damuwarka ce. Lalacewar, eh damuwarsu kuma na iya kawo lalacewar aikin. Lalacewar aikin kuma lalacewar, aaaa aikin ku ne ku duka ba aikinsu kaɗai ba. Si shi ɗan adam da zarar ya gane kana nuna masa damuwa a cikin sha'aninsa to zaka gaya yadda da kai ya kuma ba ka amana zai kuma saurare ka sai ku gyara.

To ina kwana a cikin ɗaki gaskiya kuma zan iya cewa idan ka raba kwanaki na shekara ɗari uku da wani abu, to kwanakin da ba a cikin ɗaki nike yi ba ba su wuce da wiya in sun kai kwanaki talatin. Kwanakin tsawon wata ɗaya kenan da ƙyar za su kai. Ina kwana a cikin ɗaki kamar yadda kowa yake kwana.

To in hana maganar hannu wajen rubutu ko wajen ayyukan yau da kullum, ni ina amfani da hannun hagu ne. A ko me zan ɗauka mai nauyi ko wani abu da sauransu, ina amfani da hannun hagu ne. Kuma abin mamaki da nake dashi mafi yawancin do'a'an da suke amfani da hannun da suke amfani, to za ka ga rubutu ma da hannun suke yi. To amma ni ko mainawa ina yi da hagu, ko ƙwallo da hagu nake bugawa, ko wani abu zan yi mai nauyi da hagu nake fara motsi. Amma idan aka zo wajen rubutu kuma. Haka al'amarin Allah yake, sai gaya ya zaɓe ka cikin wasu rayuwas, abubuwa na rayuwa, sai ya maka wani abu da ya sha banban da wanda aka saba. To kuma sai ka ga ka ya amfane ka kuma ya zama abin burgewa a cikin jama'a. Wannan lallai ni ma ina jin daɗin hakan kuma ina alfahari da hakan.

A'a ita kasuwa, ita kasuwa wajibi ce ga ɗan adam. So dan haka ina zuwa kasuwa ne a duk lokacin da buƙatar kasuwar ta tasu. Sai dai da yake a nan ɓangaren mu muna da kasuwanni na gargajiya wato traditional market wanda su suna da ranakun ci. To a nan kusa da mu muna da kasuwar Juma'a. Ita wannan kasuwan ba a zuwanta sai ranar Juma'a. So don haka ranar Juma'a duk abin da kake so ana kawo shi a wannan kasuwar sai dai in ba ka da kuɗin saye amma akwai shi. To muna zuwa dai ka ga ya kama duk mako kenan muna zuwa muyi sayayya duk maku. Sannan akwai kasuwanni na manyan kasuwannan da suke ci kullum su kuma muna zuwa sayayya a wurin ne dai dai da buƙatar da ta tasu a lokacin. Idan buƙata ta taso sai a garzaya sai a siyo. Bayan nan kuma sai kasuwar da muke ta, ah, yanar gizo. Za ka ga abu a yanar gizo kaje kayi magana a faɗi ka tura kuɗi cikin ƴan kwanaki wani lokacin a ranan ƙasa da awa ashirin da huɗu a kawo maka har gida a ƙwaƙwasa ƙofa a baka. Wani sai an kawo maka zaka biya, wani kuma zaka biya tun kafin a kawo maka. Ya danganta da me, ya tsarin wa'anda kasuwancin wa'anda zaka sayi kayan a wurinsu sannan kuma ya kai ka gamsu da su zaka wajen basu kuɗinka. Wasu sai sun kawo a basu, toh wasu kuma sai an basu kuɗin su kawo. To kowanne dai yana nan. Akwai wanda kuma sai ya ɗauki kwanaki kaman wanda zai zo kila daga wata ƙasa ne. Za ka ga wani yana ɗauka har sati biyu, wani uku, wani wata ɗaya ma kafin kayan ya zo. Toh ya danganta da wanne ka saya, ya kayi kasuwancinka. So don haka ita kasuwa ana wani karin magana na Bahaushe yana cewa kasuwa a kai miki dole. So don haka abin da ake ƙoƙarin nufi shine shi ta kasuwa ana zuwanta ko dan dole.

To ai duk lokacin da ka ji an ce mutum ya yi dariya, to abin farko da ya kamata ka fara tambaye kanka shine wane abun farin ciki ko abun nishaɗi ya zo ga wannan mutumin da ya yi dariya. So duk lokacin da wani ya zo ya sa ni nishaɗi ko ya faranta mun rai so ina dariya. Wannan shine gaskiyar magana kamar yadda kowa ye ke yi.